Eh, ina amfani da tafarnuwa saboda tana kare jiki daga kamuwa daga cututtuka. Sannan bayan hakan tana kare garkuwan jiki shima daga kamuwa da cututtuka. Tana kare irin fata da kuma jini da zuciya. Bayan haka ina amfani da tafarnuwa musamman wajen maganin sanyi. Ina shan ta ko ina cin ta a abinci, wasu lokutan kuma, ina cin ta haka ta ruwa haka ko da shayi, saboda tana maganin sanyi sosai. Ina amfani da ita wajen, sanyi idan zan kwanta bacci. Ina tauna ta in tattauna ta sai in kwanta ko in sha ta a shayi haka. Tana ƙara lafiya a jiki sosai, tana taimaka jiki matakagaya sannan tana kare, kamuwa da cutar sanyi, sanyi kamar misali mu a nan arewacin Najeriya muna fama da cuta irin ta sanyi haka. To gaskiya tafarnuwa tana taimakawa sosai, sosai sosai wajen kare jiki daga cuta ta sanyi. Bayan nan na ce tana ƙara, tana kare garkuwan jiki daga kamuwa daga cututtuka. To, tafarnuwa tana kare garkuwan jiki daga kamuwa da irin ƙanana ƙananan cututtuka haka sannan tana ƙara lafiya da kyau irin na fata. Fata ta mutum tafarnuwa tana ƙara kyaun fata kuma tana kare lafiya, daga kamuwa daga irin ƙananan cututtuka irin haka. Bayan nan tafarnuwa, tana ƙare irin jini, jini da, jini da, da sauran gangan jiki haka tana ƙara masu lafiya sosai, a wasu mafiyan lokuta.

Eh to gaskiya, ni masoyin cin ƙwai ne sosai. Ina son ƙwai a rayuwata. Fiye da misali, danko yanzu ma haka a gidanmu, ni nake soya ƙwai. Daga haka daidai da shi ya danganta ya kasu kashi kashi. Akwai masu son shi suce ba su so ya ƙone sosai. Akwai kuma wanda suke so ya ƙone. Akwai kuma 'yan sama sama. To ni gaskiya ina son cin ƙwai a rayuwata. Yanzu haka bayan son cin ƙwai da nake so ni hatta kamshin shima birgeni yake. Ina son na ji ƙamshin ƙwai shi yasa duka idan aka tashi ni nake dafe ƙwan dukan shi baki ɗaya. In dafa masa shi, in ta kama kuma in soya saboda mu'anan ƙwai ta hanya biyu ake amfani da shi. Akwai masu son shi a soye. Misali a sa mai mai, a ana kashe shi ne a kofi sai a sa magi, a sa albasa da yaji haka a marmasa da abubuwa. A harhaɗa mai kayayyaki da wanda za su haɗa shi. To sai a sa shi a kan kasko bayan an ɗora shi a kan wuta ko garwashi ko gas haka yayi zafi sai a sa mai. To sai a yi amfani da wannan bayan yayi zafi, yayi zafi sosai man hayya ta fasa sai a zuba shi ƙwan a soya shi. To akwai wanda suke amfani da shi a irin haka sun fi son cin shi a haka, sun fi jin daɗin shi a haka. To a irin wannan akwai masu son irin a yi masa shi half done ma'ana bai soye sosai ba. Su ci shi sama sama haka. To bayan nan kuma akwai irin wanda suke amfani da irin wannan ɗin ma wajen amfani da cin shi. To sai su suna so ya ƙone sosai. Misali suna son ƙon ya ƙone, ya ƙone sosai sosai. Ba su son irin wancan na farko. Ba su son half done kenan. To kuma bayan wannan sai kala ta biyu inda ake amfani da ƙwai saboda na ci masu son cin nashi yawa gare su. Akwai kuma wanda ba irin wannan suke yi ba. Amm na biyun suke za a samu ruwa sai a ɗora shi a kan murhu a dafa shi sai a sa ƙwan a ciki. To irin wannan suna amfani. Wasu suna amfani da yaji bayan ƙon ya dahu sai su dangwala su ringa ci. Sai su kuma na biyu suna amfani da gishiri haka. Ana amfani da gishiri. Akwai kuma wanda basu son duka yajin basu son gishirin. To sai su ci shi haka nan ah yanda yake. To bayan nan akwai masu amfani ko masu shan ƙwai ya danganta daidai nan yadda mutum yake so. Haka nan ɗanyen shi sai a fasa shi a sha saboda an ce yana magani yana ƙara lafiya. To wasu suna amfani da shi a haka su fasa su sha. Amma ni dai gaskiya ne ina bala'in son ƙwai. Ina bala'in son cin ƙwai. Ni na fi son shi ne a a soye, a soye a matsakaici dai. Shi bai ƙone ba kuma shi ba haka sama sama ba. Saboda haka ina son cin shi. Ina sha awar ƙwai saboda yana ƙara min lafiya sosai. Ina jin daɗin cin shi matuka gaya sosai sosai. Ina son cin ƙwai a rayuwata. Wannan shine.

To maganar gaskiya aiki na yana da yawa. Da farko dai early in the morning, ko da yaushe da safe idan na tashi, ina shiryawa na tafi makaranta saboda ni dalibi ne a jami'a. To wannan kusan kullum haka ake yin shi tun da safe. Za mu tashi mu je idan da akwai lectures. Idan na safiya ne sai mu shiga da safe. In na rana ne sai mu shiga da rana. Haka dai har zuwa yamma. To, da yake dai ba kullum ake yin samun lectures ɗin ba. Ranar da bamu lecture, jadawalin aikina ina kasa shi a kamar gida biyu haka zuwa uku. Jadawali na farko dai wanda kullum in dai ba lokacin hutu muke ba, irin semester ta ƙare haka ko, ko ana hutun session. To, akwai dai zuwa makaranta kusan kullum tun da, ah, mu ɗalibai ne na ilimi. Bayan nan haka da rana idan na dawo ina zuwa shago. Shago wanda provision store ne muke sayar da kayayyaki. To shi ne jadawalin aikina na biyu bayan makaranta. A'a, anan muke sayar da kayayyaki, kayan shago ne, kayan abinci da kayan marmari irin na yara kamar biscuit da alawowi da sauran abubuwa da kayan abinci, shinkafa, wake, masara da taliya. Komai da komai akwai. To bayan wannan sai jadawali na uku dai-dai. Am, ina fita wajen bread, tea da bread, shayi da biredi. Haka da muke sayar dawa shi ma sai da daddare ina zuwa na. Duka wurin kasuwanni na ne wannan. Wannan su ne jadawalan ayyukana da nake yi a rana kusan kowace rana. To daga nan sai nan muna zuwa makaranta. Bayan mun je makaranta mun yi lectures, bayan an fito lectures anyi abubuwa da abokai da sauran abubuwa da abubuwa. To ina dawowa gida. Bayan na dawo gida sai in ga, babu abin da zan yi sai in shirya, sake shirya sai sai na fita na je shago provision store namu. A can ma, am, sai muyi abubuwa da aka saba na kullum mu zo mu kasa kayayyaki masu ci su zo ayi ta siya, ayi ta siya idan Allah ya kawo kasuwa. To haka bayan na gama nan zuwa kusan abin da na mance ban faɗa ba muna zuwa irin da yamma haka, sai mu je filin ball, filin ball. Mu je mu buga ƙwallo daga irin ƙarfe huɗu da rabi zuwa biyar. To biyar da rabi zuwa shida dai kusan ma mun tashi mun dawo sai zan dawo shago nan in zauna. A ci gaba da kasuwanci sai in daren ya ɗan yi haka sai mu je wurin shayi da biredi. Anan muke sauran kasuwancin mu. Haka dai jadawalin aikin yake kasancewa kusan kowace rana. To, uzuri dai na rayuwa dama kusan daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Ya danganta yanayin mutum, yanayin da mutum ya tsara, yanayin ayyukan nashi da jadawalinsa da yanda yake kasancewa. To maganar gaskiya ni dai kusan haka nawa yake kasancewa. Ayyuka ne daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Haka nake yin su kusan kowace rana. Jadawalin aiki yana, yana, yana da yawa amma kusan wannan dai su ne su na fi yi kusan kowace rana. Irin waɗannan ayyuka akwai kowace rana su na fi yi. Ah, kusan kudun shida ina tashi a haka suke in ba makaranta ba na san za ni shago. Bayan na dawo shago kuma na san akwai wajen shayi. To sai wasu lokutan da muke samun lokaci sai in an samu lokaci dai sai a je filin ƙwallo a ɗan buga ƙwallo. To, a haka dai kusan kowace rana take kasancewa. Kusan ko da yaushe shine jadawalin aiki, aikin mu da muke yi a kusan kowace rana gaskiya.

Sauru, sauru, sauru, um, mosquito ko a ce sauro a nan. Akwai hanyoyi da dama da muke amfani da su wajen kare kanmu daga sauro ko cutarshi ko cizan shi da duka baki daya. A'a, hanya ta farko da muke amfani da ita, kamar misali idan mutum ya zo kwanciya domin kare kai daga sauro shine shiga cikin net. Gidan sauro kenan. Muna shiga cikin gidan sauro. A'a, gidan sauro kuwa yana ba da kariya sosai wajen kare ki daga sauro. Wannan gidan sauro idan ka shige shi ka kare kanka daga shi sauron tunda abin ne ga shi nan. Lafiya lau za ka yi amfani da shi. Bayan gidan sauro kuma, um, ana amfani da, ah, mosquito coil. Dan abin ne haka yake, magani ne na sauro wanda za a siya sai a kunna shi. Idan aka kunna shi, in a ɗaki ne sai a kulle ɗakin. A'a, hayaƙin nashi ya ringa tashi yana tashi. To in dai da sauron za ka ga yana faɗuwa ƙasa, yana faɗuwa ƙasa saboda warin maganin ko ƙamshin maganin da yake hayaƙi ne shi sauro baya son shi. To haka zai ringa zuba yana zuba. Bayan nan akwai tsintsiya ta maganin sauro wacce ita ma sai da ta ake yi. To ita ma in dai mutum yana amfani da ita, kunna ta ake yi. Ita ma tana ba da yanayi kusan ɗaya da maganin sauron idan mutum ya samu ya kunna ta. A'a, a inda yake so. Eh maganin shi sauron to tana hayaƙi ne ita ma haka tana tashi sama, tana yin sama tana sama. Kamar dai a inda mutum yake kwana kamar ɗaki to sai ya sata. Idan ta tashi ta tashi hayaƙi ya tashi. To shi sauron daga yazu ko sun haɗu zai ringa zuba haka yana faɗuwa ƙasa. Da ka gani kasan cewa tabbas tana illa, tana yi mai illa. Shi sauron kenan sosai saboda kwata-kwata baya son ƙamshin ta ko kuma warin ta. To ahaka zai, za ta ringa yaɗo shi, yana zubdo shi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa haka. To yanzu na kawo kama abubuwa uku wanda muke amfani da su kuma kusan haka ma da aka fi amfani da su gaskiya mu a nan. A wurin kwana da majalisu na fira ana kunna suma a majalisu na fira kamar kuna da majalisa wadda kuke taruwa kuma sabro yana takurawa abun kwalbatoci da kwatoci da rijiyoyi haka ana zub da ruwa ye sosai. To sabro yana yaɗuwa sosai a wuraren. Sai kun zo zaman majalisa yadinga cizan ku ko yana takura muku. To yanda za ka yi ko yanda za ku yi, ku kare kan ku daga shi mu yanda muka fi amfani da shi kamar dai na fadi a majalisa dai ba za a kunna kai ba za a ɗaura gidan sauro ba. Ba za a ɗaura ba tunda ba ma zai shiga ba. Mutane dayawa sama da talatin ashirin suna taruwa shi kuma wannan gidan sauron anyi shine kama saboda irin mutum ɗaya haka. To kaga kuwa ba zai yiwu ba sai dai a siyo kama ita tsintsiye ta sauro ko kuma shi maganin na sauro sai a kunna. Ko kuma inda lokaci ne idan na sanyi sai a kunna wuta ko a sa hayaƙi a wurin dukai suna korar sauro. Amma dai wanda aka fi amfani da shi tsintsiye da, da magani. Sai kuma wasu suna amfani kama irin masu zaman majalisa mai na shafawa. Za ka shafa mai shi ma na sauro ne. Yana kare, yana kare mutum daga sauro. Daga zaran ya hauka wannan warin ko ƙamshin na mai ya ji shi to zai faɗi ya mutu sauron. Sai kuma akwai wata ragaraga ita ma masu zaman majalisasa suna amfani da ita. Wanda tana amfani da irin wutar lantarki. Taga an kunna ta zuuuu haka take amfani. To ita ma tana kare mutum daga, daga sauro. Wannan su ne atakai ce.

To maganar gaskiya tunda dai mu Hausawa ne a nan kuma tufafinmu na Hausa muka fi sawa. Saboda haka kalan tufafin da na fi so ko kayan da na fi so a nan, sune kayanmu na gargajiya irin na Hausawa. Su nafi so kuma na fi ƙauna, na fi bukata a ko da yaushe. A na ringa ɗamkawa ko kuma ina sawa. Kayanmu na Hausawa ke nan. To kayanmu na Hausawa kuma akwai su kala kala. Kamar mafi yawanci mu a nan arewacin Najeriya kamar yankin Katsina da Daura muna sa kayan Hausawa. Da kuma wani ɓangare na Najeriya inda mu Hausawa muka fi yawa a wajen. To kayan Hausawa sune akwai babbar riga, riga kaɗamka ka ka yi musu babbar riga. Akwai hula tagiya ke nan da kuma takalman madai irin na Hausawa. To ina sa su sosai ina ƙaunar su kayanmu na Hausawa. Ina ɗamka shadda ko in sa yadi ko polo da dai sauransu. Wannan sune kalan kayan da na fi so akodayaushe saboda su na taso naga ana sawa tun iyaye da kakanni. Shi yasa ni ma nake son su kuma nake ƙaunar su. Bani da kayan da suka fiye mun su gaskiya. Duka abar magana irin tufafi, irin kayan turawa na saki su wannan abin itacen daban. Kwata kwata bana sha'awar su bana ƙaunar su. Kayan da na fi so da ƙauna sune dai kayanmu na nan na Hausawa. Ina matukar ƙaunar su sosai ina son su ina bala'in, bala'in, bala'in son su sosai. In sa babbar riga ta da tazakinta da, da wando ko kuma in ɗamka falmaram mara hannu mai yankakken hannu ke nan irin tashan iska lokacin zafi da wandonta. Da kuma irin falmaram kaya irin na zuwa gona haka. Dukansu wayannan ina son su ina bala'in son su, in sa su. Ina nike duk duniya kamar ba kowa sai ni idan na sa irin waɗannan kaya. To haka nake son su akodayaushe kuma nike ƙaunar sasu. Maganar gaskiya kenan. Bani da kayan da suka fiye min irin wannan kayan namu na Hausawa gaskiya. Yanda nake ji idan na sa su ai ba'a magana gaskiya. Kayan Hausawa sune suka fi ko wasu kaya a wurina irin tufafi dai tufafi na Hausawa irin namu nanan na arewacin Najeriya. Bayan da tufafin da suka fi yi mun su a ko da yaushe. In sa tufafi na irin yadi haka in yaɓo yadina mai kyau. In je in yanko, in yi riga in kai a mata aiki irin sirfani haka na Hausawa wanda ake a mata aiki ba irin na inji ba. Na Hausa a ɗimki ɗan hannu in je a yi mai aiki. Shi ma wandan a yi mai aiki. Bayan nan in kai a goge mun su a goge su sai su guga sosai sosai. To in nayi wanka na sa su na fito na fesa turare. Haba ai ba'a magana. Kayan Hausawa sun yi duniya ne kayan Hausawa. Ina son su sosai a ko da yaushe. Gaskiya bani da wasu kayan da suka fi yi mun su. Shi yasa nake son su kuma nake ƙaunar sa su akodayaushe. Gaskiya ina son waɗannan kayan. Fi da yanda ma ni ke nan nake faɗi. Kowa ko mai dai su na taso naga ana yi, ana zamanin su, ana yin su tun lokacin iyaye da kakannin kakanni. To nima shi yasa nake son su a haka kuma nake ƙaunar su.